A'a bana son cin abinci a titi saboda bai dace da kuma bai kamata ba. Da mutuncin ka da hankali kawai kazo bakin titi ka ci abinci. Ba abin da yana sa cin abinci ne, abin da yana ce a waje mai tsafta da kuma cikin kwanciyan hankali ko a gida ba akwai ina nake iya cin abinci ba.

Nakan sha ruwa uku ko biyu a rana saboda yana da amfani sosai. Yawan shan ruwa yana da amfani a jiki kuma yana taimakawa lafiya sosai. In ji likitoci, inda shawaran da suka bamu to ina amfani da shi sosai.

Eh, idan ya danganta da abin da zan yi. Idan kai zan yi aiki ne ko kuma zan sha kaya in fita, na fi son tufafin auduga. Amma kuma idan zan yi hawa ne ko kuma zan yi ado, in yi hawa hawan turkey ko hawa na kilisa, na fi so in sa siliki saboda ya fi kyau. Ya fi ana ado da shi sosai, yana ma mutane kyau. Ya danganta da yanayin inda abin da zan yi.

Eh ina amfani da waya Android. Ina jin daɗin amfani da Android fiye da yanda nake son in ɗauka in amfani shi da iPhone. Saboda ga haka abubuwan da kake so ka yi iPhone ba kowane feature kake so ka yi amfani da shi ba wanda ba su da shi. Akwai abubuwa da dama wanda baya katama damani ba amma ina amfani da Android ina ko ina iya abubuwa. Amma sai dai na ɗauki ina amfani da iPhone amma na fi jin daɗin wannan.

A'a gaskiya bana yi, saboda tun da ne aka yi amfani da itace. Yanzu zamani ya zo ba a cika amfani da itace ba, in ba lokacin yin wani babban sha'ani ba ko biki, ko wani abu wanda gas baze iya ma abin da kake so ba, shine za ki yi amfani da itace. Amma yanzu ba a cika amfani da shi ba. Zamani ya zo, komi ya canza. Ni rabon da in ganshi ma ni na mance, sai yanzu na ku kai magana.

Ina haɗuwa da abokan arziki abokan ciniki ta hanyoyi da dama. Ta hanyar na farko shine ta hanyar waya, nashi iya son abu a wajena ko kuma za su yi sayayya a wajena. Sannan ta hanyar na biyu suna kira na duk lokacin da suke buƙata abu duk ko ta WhatsApp ko ta message ko ta email da ya danganta dai ko ta kiran waya.

Eh ina iya yin tuƙin mota amma ban cika son tuƙi mai tsaho ba. In a cikin gari ne zan iya tafiya sosai ba gajiya amma in tuƙi na mai tsaro yana gajiyadda ni saboda bana son dogon tafiya. In san mai tafiyan barin gari ko kuma da gajiya sai in ɗauka wani ya raka ni ko kuma ya tuƙa ni. Amma in a cikin gari ne dai inda zan yi da rukai na nake.

Fim ɗin da nake son kallo shine kalan fim wanda ake tsiran moto ko kuma wanda ake yin faɗa sosai. Saboda ina son hawa mota in ga ana speed, ana gudu, ana tafiya mai kyau. Wani lokacin na kan yi kokarin kwatanta abin da na gani in yi adin dinshi amma ina tsoron ganganci saboda yanayin da nake da kuma yanayin motan da nake ba kowane abu ne za ka gani kuma ka ce za ka gwada.

Eh ina magance ko wani matsala na wajen aiki na ta hanyar sauraron dukkan abin, koyan abun da ban gane ba ko kuma in tambayi na gaba dani. Abun da kuma na gane nakan yi ƙoƙarin nema in taimaka wa na kusa dani, in faɗa musu domin su amfana. Abun da kuma.

Gaskiya ban iya iyaƙance lokacin da nake amfani da intanet ba amma kusan koda yaushe ina amfani da intanet. Ko da yawanci lokaci da bani amfani da wayana nakan bar data na a kunne domin sanin barin s-sau masu hakuna masu muhimmanci da za su zo min. Ban son karin sakon da za a turo min ba. Sannan kuma duk lokacin da bana intanet da na dawo na kunna data na fara riƙa da intanet nakan ji nakan fara duba muhimman abubuwan da suka farar zuwa min.

Ina share ɗakina sau biyu. Na farko zan share shi kafin in tafi wajen aiki sannan kuma idan na dawo wajen aiki na ƙin ƙara kakkabewa, na yi wanka na sa turare na kwanta a ɗaki domin saboda ba na son rashin tsafta ko yaya ban so in ga datti a cikin ɗaki saboda baida daɗi.

Eh, idan zan je aiki ko zan je makaranta, na fi son na sa takalma masu, masu rufi cover shoe kenan. Sannan kuma idan na dawo aiki, nakan cire takalmi na sa slippers na dinga amfani da shi a gida saboda ya fi daɗin amfani. Wannan ba na shan wahala ba ne kuma bai ya da nauyi.

Ni kamma na fita kafin lokacin aikina saboda bana so na makara, saboda makara lokacin zuwa aiki ba saba ma ka'idan aiki ne da kuma dokan aiki. Ka zamana mai cika doka a duk abubuwan da kake yi sai ka ji daɗi ba wanda zai ma wulakanci kuma kai ma baza ka wulakanta wani ba. Don wani in yazo yana jiranka baze ji daɗi.

Eh! Ina kulle ƙofa kullum ne idan zan kwanta ko idan zan tafi wajen aiki saboda samun tsaro da su da kwanciyar hankali saboda duk inda nake, ɗaki na ba a kulle yake ba ko kuma ƙofa na ba a kulle yake ba. Zanje bana jin ƙwarin gwiwa saboda ban san me zai iya dawowa ba ko kuma me zai iya zuwa shigan banɗaki.

Eh na iya, ai ihu ba wanda zai ce bai iya ba. Kowa ya iya amma kana yin shi ne lokacin da ya dace. Haka kawai da hankalinka da lafiyarka ba za ka zo ka fara yin ihu ba. Kai ba yaro ba amma lokacin yarinta wani hatunan lokacin da muke yi haka kawai mutum zai fara ihu ya fara yin kuka ko ya fara yin wani abu da an taɓa shi.

Gidanmu yana da ƙasa kalan man kowane gida. Dukanin ƙasan da yake da wani gida muma gidan mu na da shi. Wannan tambaya na ko na kowane ƙasa. Banga ne na yau. Normally gidanmu na da ƙasa na plowing interlock da kuma ja da kalan me ruwan ƙasa. Kalan siminti ne yafi yawa a kowane plowing. Sannan kuma muna amfani da shi da ƙarfi da kuma aminci shi. Saboda ya fi ka je ka yi sa siminti ko ka yi sa wani abu.

Duk lokacin da na fama da mura ko na kamu da wani ciwon ma wanda ba mura ba. Na kan yi kokari ne na je likita ya faɗi mani damuwa na abin da ke damu na. Idan wanda zai ce in je asibiti ne sai in zo na asibiti in kuma wanda zai bani magani ne, ya ce in je in saya sai in je in saya. Wani lokacin ya kan bani ma shawara ne ba kuma magani ba ne ko kuma zama a asibiti. Amma duk wanda ya ce in yi shi na ke yi saboda yin abu da kanka ba ka san me za ka ji ga abun nan ba. Ba ka da iliimi a kai. Gara ka je asibiti ko ka je wajen likita. Shi ya san me zai yi aikin shi ne, shi ya san me zai iya ma mara kuma bai da daɗi yanzu ba.